Kana son kallon faɗuwar rana? Eh toh gaskiya ba lalle ba ne in ce muku ina son kallon faɗuwar rana. Amma kuma magana ta gaskiya shine faɗ-- lokacin da rana yakan faɗi, watan-- lokacin da rana ke komawa, in ka lura lokaci ne mai watan ma'ana ko in ce ni ima. Watan lokaci ne wanda za ka wa watan asalin ga gabaki ɗaya, yanayin gari ya canza, wato abubuwa waje yayi shiru komai ya ɗan yi wannan daɗi rana kuma bai da wato asalin zafi. Kuma akwai wani irin yanayi ko in ce wani kala-kala da watan asali shi gajimare yake yi a asalin lokacin da rana yake sauka. To idan wannan lokacin yayi gaskiya idan ka samu ko ince, ana misali ka samu ka yi hoto a wannan lokacin za ka waton asalin samu cewa ka kalli hoton nan yayi watan asalin yi kala kuma asalin ya fita da kyau yayi haske. Kuma a lokacin zaka ga ko ina yayi irin daɗi.

Kana iya dafa abinci? To a gaskiya na farko ma abin da zan ce shine, wato wannan tambaya ya watan asalin yi mun daɗi. Saboda a gaskiya ni mutum ne wanda yake watan asalin son dafa abinci, dudda ni mutum ne mai mata, ina da aure amma musamman wani lokaci nakan samu wani abu da yake wato cikin rai na wanda nake asalin so in ci kuma ba lalle ba ne a halin lokacin ya kasance ko mata ta tana nan ko kuma wataƙila tana nan free, less busy da ba ta yin wani abu. To wannan lokacin nakan shiga kicin in dafa abincin da zan ci wato asali da kaina. Ni gaskiya ina iya dafa abinci da dama kala kala. Ina wato abin da ya kama daga irin abinci ta mu ta gargajiya mu a nan Arewa, wato inna ce maka abinci irin na mu ta gargajiya, watan dambu. Saboda shi wannan dambu wani abinci ne da wato muke asalin shi da watan tsaki ko kuma wani lokaci da barjajjen shinkafa ko kuma da asalin asalin wani lokaci wasu sukan yishi da couscous to wannan wani abinci ne mai inganci a wannan ɗinmu na Hausa. To na iya dafa shi wannan abincin kuma akwai muna da tuwo, watan shi tuwo yi muna da shi kala kala ne a watan nan yankin mu ta arewacin Najeriya. Wasu wajaje suna da irin na su tuwon kamar akwai mu ce kamar mutanen Nasarawa su suka da irin na su tuwon na farko sukan yi tuwon sakwara wanda da doya ake yin shi, za a dafa doya ne sai a sa shi cikin turmi, a kirba shi har sai ya dunƙule, yayi guda, yayi gwam, ya zama wato gari ya manne kai shi ya zama tuwo. Akwai kuma tuwon albo wanda shi akan yin shi da watan garin rogo ne wanda aka watan asalin gyara shi aka kuma niƙa shi, ana tuƙa shi ne wannan. Akwai kuma tuwon masara wanda shi kuma da masara ake yi kamar inda tuwon yanda sunan yake aka je ana yinshi shima wannan ana yi da masara ne da aka samu wato asalin masaran ka, ka niƙa ta sai ka watan asalin tafasa ruwa, ka yi talge, an so ka zo ka zuba gari ka sake tuƙe ta tayi ƙauri a wannan ayi kuma miya. Akwai miya ɗin kakala muna da miyan kuɓewa bushashiyya muna da miyan kuɓewa ɗanya muna da miyan kabewa muna da miyan alayyaho muna da miyan kuka duk dai gasu nan kuma munada miyan stew. Wannan stew shine miyan da muke yi idan kamar za mu ci shinkafa ko kuma spaghetti da miya ko doya da miya ko wasu dai abinci kala kala da ake iya a ci su da miya. Ga su nan dai daban daban. To gaskiya ni zan ce muku ni mutum ne wanda na iya dafa abinci kuma ina watan asalin son dafa abinci ma bayan shi iya dafa abinci ko kuma wannan to wato asali ni ina da asalin son dafa abinci ma so na iya dafa abinci sosai.

Kana amfani da kunnen waya. To a gaskiya ba zan ce ko ban gane tambayar ba kuma ba zan ce muku na gane tambayar ba. Amma, ah magana ta gaskiya ah. Abinda ya faɗa a nan kamar yadda tambayar tazo, "kana amfani da kunne wata". So a gaskiya ni ina da wato fahimta kamar fahimtata ta zo min kamar guda biyu. So na farko shine kamar yadda yanzu zan faɗa muku shine ita dai waya wato phone ko waya dai da ake tambaya a kan ta. Ita wato asalin ta na'ura ce wadda muke wasan asalin amfani da ita wa asalin yin don yin kira dakuma karɓar saƙo da wato asalin tura saƙo da kuma wasu kayayyaki da abubuwa da basu gagara ko suka ƙasa da muke samu a cikin waya ba. To a built ɗin waya a cikin jikin waya, itan ka duba za ka ga a sama akwai inda aka yi wato asalin alama ta ko speaker wanda wannan wajen mukan ce ko itace wajen da mutum zai sa a ga kunnen shi idan da zai yi watan dinga asalin jin magana wanda ake yi within ah cikin wannan waya. To akwai bayan wannan kuma zan iya ce muku akwai na'urai ko na'urori da turawa suka ƙara wato asalin waton faɗaɗa mana su wanda su kai mana wanda wa'inan zan ce wasu na'urori ne wanda ake amfani da su da waya. Wanda a cikin wa'inan na'urorin muna da wato earpiece wannan waƙa yake iya yi service a kunne kunnen waya ko kuma muce wato asalin Bluetooth wanda ake hangiɗin shi wanda ba ma sai an yi connecting tare da waya bai da wani igiya. Mun kan ce dashi wireless Bluetooth. To, muna amfani da wa'inan na'urorin suma da wajen watau yin waya ko kuma don wajen sauraron wata saƙo ta audio da aka tura mun ko kuma don yin nawa audio ɗin in tura ma wato wani. To, a wannan lokacin zan iya ce muku ni ina watau asalin yin amfani da kunnen waya tunda a lokacin da nake amfani da su ɗin ko in ce a lokacin da nake muku bayani nake wa'inan abubuwa dole ina na maƙale tare da wa'inan na'urori a waya na. To, indai yi wa'innan ne kuke yi ba tare da kun bincika asalin tambayar da ake akan kunnen waya. To ina amfani da kunnen waya wajen yin waya ko kuma wajen yin wasu saƙonni. Lallai ni mai amfani da kunne waya ne. Ina amfani da kunnen waya wanda ya tashi ka kamar ace watan shi asali earpiece ko Bluetooth ko kuma in ce shi asalin speaker ta waya wanda yake already built ko attached to the built na waton shi asalin na'urar waya.

Yaya kake magance kuje kuje? To, na farko kamar yadda sunan ya fito kuje kuje. To, a hausance mukance watan kuje kuje ba gaskiya bace. Kuje kuje, watan labari ne wanda zama, ta zama wannan ta zama ace tatsuniya. To, a asalin gaskiya ni mutum ne wanda gaskiya ban wato asalin cika damuwa da mutane ba da kuma abubuwan da suke faɗa a kaina ba. Ni mutum ne wanda nafi wato asalin amfani da abinda ake cewa Dahir, watan zahiri wanda gashi nan kana gani ko kuma kana ji a gabanka akeyi bawai a'a wani bane ya kawo maka gashi wannan yauwa. To, na farko idan mutum yazo min da kuje kuje, akwai abubuwa guda ɗaya zuwa biyu wanda ba zan kasa yi ba wanda ko da nayi tare dashi. Akwai kuma wasu abubuwa suma ɗaya biyu da zanyi wanda ba tare da shi yana nan ko kuma shi ya samu wato asalin saniyyan cewa gashi ina yin watan waɗannan abubuwan ba. To, ɗaya daga cikin abubuwan da zan yi shine zan wato asalin tambaye shi idan a shin wannan ƙudurin da yazo da shi ko kuma wannan koke koken da yazo dashi, a'a, yanada tabbaci ya yakinin cewa wannan kuke kuken gaskiya ce ko kuma a'a ba gaskiya bace. To, acikin waɗannan tambayoyin da nake masa ɗaya zuwa biyu, zan kuma watan asalin, so in san watan asalin shima inane asalin source of shi samun wannan shi labarin da yazo yana zayyana mun. A'a, shima first hand labari ne? A'a, ko shima wannan ne yazo ya zayyana mishi kamar yadda shima yazo yake zayyana mun. To, waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da nake yi don magancen kuke kuke. Na biyu kuma daga cikin wasu abubuwa da ba sai nayi tare da kai ba shine zan iya in wato asalin tashi inje inyi watan wasu nau'o'in ƙananun bincike don asalin watan gane asalin me acikin gaskiyar maganan, yadda dai yasan wani lokaci ma addinin Musulunci ta wata asalin haramta mana abinda ake nufi dashi ake yi watan bincike. To bazan tsanaita bincike ba, dan dai in bincike na iya bakin gwargwado in ga cewa a'a, su a wannan maganan gaskiya ne a'a ko wannan maganan ba gaskiya bane. To, idan nayi wannan kaga na zanyi wannan ɓauki asalin mataki akan abunda ya kamata. Ba wai kawai daga mutum kawai yazo ya kawo mun kuke kuke ya gaya mun a'a haka kaza, haka kaza, haka kaza, haka kaza. Kawai ni sarkin ɗaukan doka a hannu ko kuma shugaban fashi mu wadda zan yanke hukunci kawai a nan take take ba. Ba na yanke hukunci a take idan ankawo mun kuke kuke. In nayi iya bakin ƙoƙari na, na ga cewa nayi bincike, na gane cewa a'a wannan akwai alamar gaskiya, a wannan gaskiya ce ko ƙarya ce. Duk abinda ka gaya mun sai nayi haka, na duba haka haka.

Kana sabonta shirye-shiryen kwamfuta? Kana sabonta shirye-shiryen kwamfuta? Eh to gaskiya bana da shi. Dan bana son in faɗa maku abunda zanzo gobe kuma a tambayeni ba zan iya yi ba ba'a tambaye-- asalin saba da shirye-shiryen da ke hoton ce tsarin dukan kwamfuta ba gaskiya. Amma da nace ban saba da shirye-shiryen kwamfuta ba, bai kasance cewa idan an bani kwamfuta, to ba zan yi asali iya bakin ƙoƙari na ba, in ga cewa na yi wasu abubuwa muhimmanta a cikinta. In kwamfuta gaskiya in dai har ta shiga hannuna, ina bata masalloli. Iya bakin ƙoƙari na in ga wato cewa na yi duk abinda naga na iya a cikinta. Amma ba wani sabonta nake da shi sosai sosai da kwamfuta ba. Tun da gaskiya tun lokacin da nake yaro ko nake makaranta ba ajin kwamfuta na yi ko na koyeta ba. Kuma bayan na gama makaranta ban samu wani lokaci da na, wato asali na saba da kwamfuta ba ko na mallaki ita kwamfuta ta kaina. Da har zai bani daman da zan saba in san ta ta sani ba. Amma bakin gwargwadodi idan har kwamfuta ya shiga hannu, insha Allahi ba wani tsafi ba da abubuwa ba da tare da ikon Allah subhanahu wa ta'ala, za mu waton asali iya yin ƙoƙarin mu matsin amfani da ita amma ba sabayya tsakanin mu da ita gaskiya.

Kana fi so zama a birni ko ƙauye? To wannan tambaya ne a ke yi mun. Wai ko nafi son zaman ƙauye ko birni? To gaskiya ni ban ma taɓa zaman ƙauye ba. So bansan ya zaman ƙauye yake ba saboda ni a birni aka haife ni, a birni nayi karatu, a birni nayi komai da komai na a birni nayi aure kuma birni ne ke zama. So anan zan ce nafi son waton asalin zama a birni saboda nan naƙe da wayo. Ba na faɗa hakan bane don ko bazan iya zama a ƙauye ba. Shi rayuwa duk yadda yazo haka za ka ɗauke shi. In rayuwa ya ɗauke ni ya maida ni ƙauye to ni waye da zan ce ni bazan zauna a ƙauye ba ko ni waye da zan ce ni bana son zaman ƙauye. Ba ni da wani hujja in ce ni bazan zauna a ƙauye ba ko ma ni bana son zaman ƙauye. Tun da rayuwa ya riga da ya kawo ni ƙauye, dole ne in zauna a ƙauye tun da nan rayuwa ya kawo ni. Amma ni mazaunin birni ne kuma na fi son zaman birni saboda a birni nayi komai na, a birni ne rayuwa na, a birni aka haife ni. Eh, tamkar komai na ma birni ne, ni ma karen kai na birni ne. Kaga ni na fi son zaman birni saboda a nan na fi wayo. Nasan komai anan nake a birni ne zan iya in haɗa nan da nan da nan a nan, da nan, da nan zan samu inda zan samu sauƙi na rayuwa ko wasu abubuwa. Idan kuma na koma ƙauye, gaka to zama zan ma fara daga square one ne. Kaga bamu maganan son ƙauye a ciki. Ƙauye na ƙauye na ne ina son shi amma kuwa zama bana son zama a ƙauye na. Na fi wayo ta asalin son in zauna a birni tun da ni a birni nake kuma a birni aka haife ni, a birni nayi wayo. Na fi sanin birni, saboda haka dole ne in fi son birni. Ni na fi son birni akan ƙauye.

Kana sanya hula? Eh to, ba zan ce ina sanya hula ba, ba zan ce ba na sanya hula ba. Na sa hula a lokacin ɗaya da ce in sa hula. Amma ni ba mutun ne me wanda ko wane rana zaka ganni da hula a kai na ba. Ni mutum ne wanda ina sa hula da lokacin sa hula ya dace ne, ba kullu yaumin nake ɗauka hula ba. Da haka an yi maganar hula, to ni mutum ne ma wanda in na yi maganar hula ya kamata a ce cewa kullu yaumin ya kamata duk inda za ka gani akwai wata hula a kaina. Saboda meyasa nace haka? Saboda inda tsarin rayuwa kuma da irin environment ɗin da nake ina Gombe da Bauchi ne, Bauchi kuma arewacin Nigeria ne. Wanne yasan kuma arewacin Nigeria ya san dress code ɗin arewa. Saboda a ƙalla ma ƙasar mu zan yi ce mu. Saba'in to tamanin% na mutanen da suke zama a Nigeria, wato a arewacin Nigeria, mutane ne wanda suke da wata asalin anan aƙida na wata asalin sa manyan kaya kuma don hula. Toh duk da nima mutumin arewa ne kuma a arewa nake zama acikin ta sukurun yakamata ace nakan sa hula amma gaskiya ba karya nakeson inyi ba ni ba mutum ne da nake son sa hula ba kullum. Saidai ko in lokaci yazo alal musali ace ko ranar juma'a ko kuma ranan ɗaurin aure ko kuma zuwa wani waje, babban waje da ya yi kama ta mutum ya wata irin dress kama wato asalin arewacin Najeriya. To wa'innan lokacin da kan asalin sa hula, in je irin wa'innan wajajen.

Ana sanya tunatarwa domin ayyuka. Ni ko nake sanya tunatarwa don ayyuka. Na sanya tunatarwa da yawa a wato wayana don yin wasu ayyuka, ko kuma don lokacin tashi daga bacci, ko kuma don wata lokacin yin sallah. Allalmusali zan ce a wayana. Ina ganin wato kamar lokuta guda biyar zuwa shida, haka kuwa har shida ma wanda na sa wanda su amfanunsu don su tunatar da ni cewa a yanzu lokacin yin abin gaza ne, ko kuma a'a yanzu lokacin yin abin gaza ne. To na farko dai zan ce a wayata akwai wata asalin lokaci da nasa wanda shi ne lokacin da nake yi wata asalin tashi da safe, lokacin ibada na ne, lokacin da zan yi tura saƙona zuwa ma'ubangiji na in rokeshi gafara inyi kuma sallar domin ibada. To bayan wannan in na yi sallah na tashi na kuma saurari nayi sallar asubahin na zo na kwanta. Nakan sake sa wani lokaci na tunatarwa a wayana wannan lokaci kamar shi ne lokaci da watan asali zan tashi in tafi wajen aikin na. To idan na tashi na samu ruwan wankana, zan kuma yi wata asalin sa lokaci da zan yi wata asalin sallata ta azahar. Kuma nakan sa tunatarwa don lokacin sallan la'asar, mangariba kuma da isha'i.

Kana amfani da ruwan rijiyar amfani na gidan ka ko ruwan fa'idar ruwan rijiyar? To gaskiya ina amfani da ruwan rijiya sosai. Zan ce maka ko uku tamanin percent na amfanin da nake yi a gida na ruwan rijiyar ne. Iya abin da bana yi da ruwan rijiyar a gidana shine sha. Amma duk sauran abin da nake da shi a gida na ruwan rijiyar ne. Don haka ma ya sa nake da rijiya a gidana. Wanda hatta rijiyana yana bama gidana da kuma sauran maƙwabta na ruwa. Wannan unguwa da nake. Haka ne baya sa nake wato asalin koƙari nake siyan watan na abubuwa da musa a rijiyar, domin wata in inganta watan ruwan rijiyar na. Abubuwan da nake watsa sawa a cikin rijiyar na suna kamar haka. Wani lokaci na ka je siya alum, siya da na yawa haka inji ka shi a cikin kofi. Idan wato ya kwana ya narke ya kai kamar kwana biyu haka sai wato asalin zuba shi a cikin wannan rijiyar. Idan zan zuba shi a cikin rijiyar na sai in bar shi wato ya yi kamar kwana uku. Bayan wannan kwana uku sai idan zan zo in fara amfani dashi wannan lokacin zaka rijiyan wato yayi kyau ruwan cikin yayi haske. Duk wani datti haka da yake cikin rijiyar zaka ga ruwan ya ƙasashe shi kuma bayan haka za ka ga ruwan yayi settling. To bayan alum kuma wane amfani da wato asalin abin da nake aiki kira safeguard. Wani lokaci zan iya bayyana amfani da alum ina kamar yadda na faɗa maku zan siyo alum ina inji ka shi. Idan na ji ka shi kamar kwana ɗaya haka zan bar shi ya narke in ya narke sai in ɗauke wato shi ruwan in zuba a cikin rijiyar sai in bar shi yayi kwana uku. To bayan yayi wannan kwana uku da na gaya uku, idan ina da kamar ''water guard' haka sai in siya water guard ina na iya adadin da nake buƙata sai in zo shima cikin wannan rijiyar sai in sake ɓode su in juye. Idan na to ina kam barshi bazan yi amfani dashi ranan ba sai wa she garin ranan to don za a dinga samun ruwa mai kyau mai tsafta a rijiyar. To don haka ne ma ni nake ga ya na da ciki abubuwan da yake sa watan su maƙwabta na suke asalin wato zuwa ruwan dibar ruwa a gidana. Saboda ruwan gidana yana da asalin tsafta da rumana kuma bana haɗa diba. Sai dai akwai abubuwan da nake watan na haɗawa a gidana idan an zo ibar ruwa. Kuma ina barin mutane su yi ruwan rijiyar na free saboda taimakama al'umma kuma gaskiya ba abu dai da bana yi da shi. Shi nake wanka, shi nake bari mai, mai, mai, mai ƙuma bai ta wannan rijiyar. Alola, sallal ƙubai ta wannan rijiyar nake yi. To haka kuwa ina amfani da ruwan rijiyar sosai. A'a shawara ma mutane ma suyi ƙoƙarin idan suna sa ruwan fomfo su kasance suna sa ruwan rijiya wato shi ma zaɓa da a tun wani lokacin da ruwan famfo ya tsaya na sai wata asalin komawa ga wannan rijiyar su ci gaba da amfani da ita. Abu da nake ga yana da asalin amfani.